Eh, to dudda dai ban fahimci tanbiyan na kuwa ina fahimci tanbiyan mu sani yau ko ina fatan samun nasara kuke nufi. Eh, inda fatan samun nasara ne ko wane ɗan adam ai baya fatan faɗuwa. Ko wa ina fatan samun nasara a kowane irin al'amurrei da yake gudanarwa. Nima ina fatan samun cinye waɗanda yawanci ƙanallan mu yana rera wa. Musamman irin lokacin nan yanzu ɗan mutum ya ji albawarsa zuwa ta addu'a ina fatan samun nasara. Ta shi ne ma'anar samun cinye wa na rayuwa ke nan. Da kuma abubuwan alƙa'ili da ke shirin yi za ka yi addu'a Allah ya ba ka lab asira ka samu kai maka aikata su. Da gaskiya ina fatan samun cinye wa sosai ma waɗannan maganganu rayuwa ta sosai gaskiya. Nam kuma ni kaɗai kuma ina wasa addu'an fatan samun cinye wa a abubuwan da suke na alka'ili. Musamman ga yawan da ake na aziki to gaga ina fatan samun cinye wa sosai da sosai. Kuma ina ma ku fatan samun nasara da cinye wa al'amuran ku da kuka so ku ba.

Gaskiya ina shirya abubuwa sosai ƙarshen mako musamman ma wannan makon da nake sa ran. Zan koma makaranta a ƙarshen mako. Muna da wasan bal a ƙarshen mako. Zan so zanyi wanki a ƙarshen mako. Zan bada abubuwa sosai a ƙarshen mako. Idanna koma makaranta duk a cikin ƙarshen makon zan biya kuɗin makaranta. Zan yi share share. Zan shirya abubuwan abincina inda ya dace. To ƙarshen makon nan gaskiya ya zo mun da abubuwa da yawa mamusali.

Eh ina rikicin tufafi amma daidai da dai ban bincika tambayan da kuke nufi ba amma ina rikicin tufafi. Kunnanufi ina bada tufafi kyauta ne? Ina bada tufafi wa mabukata wanda nafi su samu tufafin da yawa. Ina basu tufafin su sai ma to bansan ko haka kuke nufi. In haka ne to gaskiya amsa na nawa. Ko ina bada tufafi su saye da su sai na bada sadaka.

Eh ina raba gurin da nake a yanan gizo sosai ma musamman ma wataran in zauna a WhatsApp, wataran in yi Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Snapchat, Discord. Ina raba wuri da yawa sosai da sosai. Dan wuraren da nake rabuwa mu Allah yayi yawa da su gaskiya. Bana tsayawa a waje ɗaya don a rana sai in yi abu ya fi guda ashirin. Tu unguwannan ma yana ɗaya daga cikin raba wuraren yin abubuwa. Ina raba wurare sosai da sosai don bana tsayawa waje ɗaya saboda yanayin aikin da nake da waya na sosai a yanar gizo. Bana tsayawa a waje ɗaya. Ina raba gu sosai da sosai don ko yanzu ma haka ina amfani da chrome a wayana. Na yi WhatsApp da safen nan, na yi TikTok, na yi Facebook. Na yi dai yi abubuwa da yawa sosai da sosai kuma yanzu haka ma zan cigaba da amfani da wayana wajen rarraba wuraren da zanyi aiki a yanar gizo gizo. Kuma ina sa ran ma yanar gizo gizo nan za ta biya ni, za ta yi min abun da ya kamata. In Allah ya yadda.

Eh ina dafa ƙwai, yanayin da yake dafa ƙwai na ina fara rura wuta ko wutar gas ko wutar makamashi ko ta ice. Ina fara rura wa in nemo mu dafa wato tukunya ko ta ƙasa ko ta ƙarfe. In zo in ɗaura ta akan wutar da na zo na kunna, na ɗaura ta akan wuta. Zan je in nemo ruwa, in na nemo ruwa sai in zuba wataran sai ruwan yayi zafi zan saka kwan. Wataran kuma kafin ruwan yayi zafi ina sa ruwan zan sa ƙwan a ciki saboda in yayi zafi zasu dahu tare To yanayin de yanda nake dafa ƙwai na wataran kuma ina iya soya ƙwanma. Wataran na kan soya shi da mai ina rura wuta in nemo kasko in zo in ɗaura shi a kan wuta da in nemo mai in zuba a kasko in fasa ƙwan. In sa mai kayan ɗanɗano irin su gishiri, abubuwa de makamancin haka tukuna.

Gaskiya ina son miya kala kala. Ina son miyar da nake so gaskiya ba guda ɗaya bace ba guda biyu bace. Miyoyin da nake so gaskiya suna da yawa amma bari in ba ku kaɗan daga ciki da kuma alfanun sansu da nake yi da kuma yanayin ɗanɗanon daɗinsu da kuma dalilin da yasa shima nake son miyan nan wanda zan ba ku yanzu a ciki. Da farko ina son miyar yakuwa. Miyar yakuwa dai wani ganye ne wanda ake shukawa a gona wanda yake da ɗan tsamin tsami wanda in ka ci shi ma yana ƙara lafiyar jiki yana ƙara ɗanɗano yana, yana ɗanɗanon bakin shi zai samu ya dawo. Sannan ina son miyar alayyahu. Alayyahu shi ma wani ganye ne da ake shuka shi a gona. Wannan shi kuma ba shi da tsami kawai dai yana da dadi yana kara lafiya a jiki yana ƙara ƙarfin gani sosai da sosai. Sannan ina son miyar, miyar tumaturi. Miyar tumaturiri wani, tumaturiri ma wani ice ne da ake noma shi a gona wanda shi ma akan ciro shi a gona a wanke a markaɗa shi sannan a dafa shi a sa mai kayan ɗanɗano in ta kama a sa su nama ko kifi wanda shi ma miyan nan tashi gaskiya tana da daɗi sosai musamman kama abota son ta. Miyar tumaturiri ana iya cin ta da shinkafa ko sutaliya ko su har tuwo ma ana iya cin miyar tumaturiri da shi. Dukdai abun da Allah ya hore maka zaka ci miyar tumaturiri da shi ba sai wanda dai zaka je ka nema ba sai kasha wani whar hala. Miyar tumaturiri ana haɗa ta da su kayan ɗanɗano su mai ne haka dai.

Gaskiya duba da yanayin lafiya ta yadda yake ciki bana shan magani kullum, sai dai in ku kaga na sha magani kullum, ban da lafiya na kan sha magani kullum. Amma in lafiya ta ƙalau ban shan magani kullum gaskiya. Musamman yanzu yanayin da yake ciki lafiya na ƙalau bazan zo in sha magani yadda nake da lafiya gaskiya.

Gaskiya, ni dai a yanayi na yanayin yanda nake da ɗan jiki kaɗan. Ina son takalmi mara nauyi, mara tudu kuma saboda ina da ɗan tsayi. To ba zan so takalmi mai tudu ba saboda tsayi na zai ƙara ƙaruwa fiye da da. Kuma ina da nauyi, kin ga, ba zan sa takalmi mai nauyi ba saboda nauyi na ma kuma ga in ya haɗu da nauyin takalmi, shi ma gaskiya ba zan ji daɗin shi ba. Shi yasa ina son takalmi irin slippers, haka takalmin da aka yi shi da roba, mai igiya guda biyu, wanda ba shi da nauyi, ba shi da tudu ko kaɗan. Takalmi ne wannan ƙasan shi ma in ka gani ba za ka yi tunanin ma wani wannan ba. Takalmi ne mara nauyi, mara tudu ko kaɗan, ba shi da nauyi kuma ba shi da tudu. To shi yasa nake son irin wannan takalmin. Shi yasa ba na son takalman fata. Mafi yawan takalman fata suna da nauyi kuma masu tudu ne gaskiya. Shi yasa ban son, ban son kalan su gaskiya. Shiyasa nake son takalmi slippers. Don akwai, a sati yanzu slippers guda ɗaya sati. Nauyin shi, ba na so ma na je siya. Salon a ce mun, "Ai babu slippers ɗin yaƙare ko makamancin haka." Wanda dole zai sa se na sa takalmin fata kuma gaskiya ba na son haka. Shine ya sa nake son siyan takalmi slippers ɗin akai akai saboda ka in je store sun ƙare.

Gaskiya yanayin da nake ajiye kuɗina da yake yanzu zamani yazo. Zamani yazo mana da kalan abubuwa da yawa. Zamani yazo mana da bankuna, asusu ma'ajiya ma'ajiyar kuɗi wato asusu na cikin waya da na zahiri. To duk ina amfani da irin waɗannan na cikin waya da na zahiri. Ina iya ajiye kuɗina a asusun wayata. Ina ijiye kuɗina irin kuɗaɗen ƙasashen waje ba ma irin na ƙasa ta bama. Saboda yanayin tsaro in je in ɓoye kuɗina a cikin irin asusu na ƙasar waje. Wanda in kai irin wannan babu abunda zai samu kuɗinka. Kuma ina iya ajiye kuɗina a gida in samu gu killatacce in sa shi in ɓoye shi inda babu wani ma wanda zai gani ma. Ina iya ajiye kuɗina irin wannan wajen. Kuma ina iya siyan abu in bana so in ajiye sorar kuɗin. Ina iya siyan abu in ajiye shi dan lokacin da nake buƙatar kuɗin sai in ɗauke abun in je in sayar sai in yi amfani da kuɗin da na saida abun da shi. Dai ina irin wannan abubuwan bana ijiye kuɗi haka sake gaskiya inda ma mutum zai gani. Ina ajiye kuɗaɗe na a wuraren da suka dace gaskiya. Bana ijiye su a karamin waje. Bana ijiye kuma kuɗina sakaka inda kowa zai gansu yayi tinanin ma akwai kuɗi ina da kuɗin. Gaskiya kuɗaɗe na ina ijiye ina killace su a waje me kyau. Wajen da ba wanda ma zai ga kuɗina ma har yayi tinanin ma kaman ina da kuɗin ko kuma wani ma ya dauka min a masayin sata.

Eh gaskiya ina amfani da wayana da sau ba'a da da gaskiya. Ina amfani da wayana sosai da sosai. Musamman a wannan yanayin da na fi aiki da waya ma ina amfani da wayana yafi sau a kirga a rana. Yanzu hakan ma da wayana nake aiki anjima ma da shi anjima wata anjima ma kullum kullum da waya nake aiki. Ko wace shekarar ce zatayi da wayana zan aiki. Indai ba cewa akayi yau na faɗi na mutu ba saboda. Amma dai waya ta tana da amfani sosai a wajen mu mu masu aiki da ita. Shi yasa kullum in za ka gani za ka gani da wayata ba ba za ka ga rabani da wayata ba. Ɗan ko zan zo in sa wayata a caji ta samu ta samu an kawo ta lantarki tayi caji. Bana ajiye wayana kawai zan sata ne in kwanta a kusa da ita. Har ta cikan inzo in ɗauke wayana in tafi da shi amma bana ajiye ta wai in fita in yi awa ɗaya minti talatin wayana bata hannuna gaskiya. Bana iya irin wannan ni dai. Zan ajiye wayana ne nan ta ina ina amfani da ita saboda kullum ta Allah ina amfani da wayana sosai da sosai. Shi yasa bana iya ajiye wayana abun da bai dace ba wayana kullum ba za ka ga rabani da shi cikin aljihuna ba. In ina kwance ma wayana tana daidai setin kaina na ajiye ta. Saboda ko da wani abu zai taso mun cikin gaggawa wanda dole sai nayi amfani da ita ba sai ina neman ta ba ko zan mika hannun ɗauko ta ne in fara abubuwan da zanyi da ita. To wannan shine amfanin ajiye waya kusa da ni ina amfani da waya sosai da sosai. Kuma ina amfani da waya saboda ba zai ma kirguwa yanayin da nake amfani da wayana a rana gaskiya.

Yo to irin launin tawada? Launin tawada da nake amfani da shi ba guda ɗaya ba ne. Ina amfani da blue tawada, ina amfani da ja tawada, ina amfani da baƙar tawada, ina amfani da Koriya tawada. Tawado din da yaren don amma dai wacce na fi amfani da shi, na fi amfani da baƙar tawada da ja da blue tawada. Saboda yawanci duk inda zaka je zaka ga amma fi son ma blue da baƙa da ja a tawado dinma To haka ba zaka je ka ɗauko inda ake sa amfani da blue da ja kaje ka ɗauko musu koriyar tawada ka zo ka musu amfani da shi yau ba zai yiwu da gaskiya. Inda in naje zan yi musu amfani da kala wacce suke buƙata ba wa irin wacce ni ra, ayi na yake so ba. Kala wacce suke buƙata ni idan ɗauko musu amfani da ita. Ba wa kala wacce ni raina yake so ba. Ko da raina yana so indai gun ba irin ta suke buƙata, Toh bana amfani da ita, sai dai in musu amfani da kala wacce suɗin suke so. Shi ya sa. Kuma tawada ni dai a nawa ra'ayin gaskiya na fi son blue da baƙa da ja tawada. Saboda duk inda kaje masu aka fi amfani da su. Ko jiya ma na ƙyauta blue tawada da baƙa. Yau kuma ina sa ran zanyi ƙyauta ja tawada ita ma. Wato yau har kure. Yau ma zan bada tawada sosai.

Ina zuwa gidan kallan fim, ina zuwa in kalli fim. Irin fim-fim ɗin da ake haskawa sati sati ina zuwa in kalli su sosai. Ko yau ma in Allah yasa zan je in kalli fim ɗin. Fim ɗin da za a haska shi yau ma zan je in kalli saboda ina son fim ɗin sosai. Yau ma hakanan zan je in kalli fim ɗin. Zan je in kalla fim masu kyau ake haskawa gidan kallon fim ɗin. Ban san yanayin wasu gidan kallan ba amma dai ni inda nake zuwa gaskiya fim mai kyau suke haska mana. Inde zan je zan biya naira ɗari naira hamsin in je in kalli fim ɗin banida matsala da su. Wata rana ma da yake mutanen yan arziki kullum ina yawan zuwa, in na je ma wataran ma ko kudi na ba a karba za su barni kawai in shiga in kalli fim ɗina ɗaukan hoto. Ko kuɗina bazasu karɓa ba to ina son zuwa gidan kallon nan nasu ko don mutuncin da mutanen nan suke da shi gaskiya. Mutane ne mutanen kirki, mutanen arziki mutane ne ba mutanen banza suke. Gidan kallan fim ɗin nasu ba a hayaniya ba a faɗa, ba ka taɓa ji a wani faɗa da wannan akan kallan fim ba. Gaskiya ba a yi a wannan gidan kallon nan shi ya sa ma nake son gidan kallon nasu. Har ina jan abokanai na mu tafi gidan kallon tare da su in ba in ba za muyi wani aikin ba. In za muyi wani aikin ne toh sai mu mukan haƙura da zuwa gidan kallon ko kuma in, in ni ba zan yi su ba za su yi ba su za su tafi su kalli fim ɗin. In kuma, in kuma, in kuma dukanmu ne za muyi aikin to mu ka haƙura da zuwa kallon fim ɗin. In kuma, in kuma dukanmu ba mu aiki da mu tafi in kuma ni ne mai aiki su basu da aiki su ma za su tafi gidan kallon fim ɗin su su rabu da ni, su je su yi kallon fim ɗin su su barni ni kuma in cigaba da aikina. To wannan shine dai gidan kallon fim ɗin gaskiya yayi muna saran mu ma muna so za mu buɗe namu gidan kallon fim ɗin yanayin yanda muka ga suna ciniki suna samun abun rufin asirinsu a gidan na kallan nasu fim ɗin. Shi ya sa muma muke ta ƙaoƙarin mu buɗe nama gidan kallon fim ɗin. Kuma muna sa ran nan ba da dadewa ba za mu buɗe namu mumae gidan kallon fim ɗin wanda za muna gaiyata mutane su zo mu na samu abubuwan abun rufin asiri mu na ci amin ciniki a wajen al'umma.

Ai abokan ciniki da yake mutanen kirki ne, mutanen arziki ne abokan ciniki. In aka haɗu da su ana raha, ana dariya, a-ana mutunta juna. Saboda duk wanda zai zo maka cinikin abu a wajenki bai, ba, ba mutumin da za ka wulaƙanta shi bane. Za ka mutunta shi, za ka mai abun da ya dace. Duk wanda zai zo ya ba ka, zai zo ya kama kuɗin shi ko yin ciniki, ko yin cinikai ya tare da shi to ba wanda za ka wulaƙanta bane gaskiya. Za ka mutunta shi zai mutunta ka. Abokin ciniki mutum, mutum ne wanda yake taimakon ka a rayuwa ka, ya taimake ka, ka taimake shi. So abokin ciniki ba abin wulaƙanta bane ba abin yadarwa bane. Ina son muta, ina son abokanai ciniki na gaskiya. Mutanen kirki ne mutanen arziki. Ina son su, ina ƙara son su suma kuma suna so na saboda yanayin yadda suke jin daɗin kasuwanci da ni. Ina jin daɗin mu'amala da abokan ciniki na gaskiya. Ina musu addu'ar Allah ya ƙara musu lafiya, ya ƙara musu buɗin arziki. Ni ma Allah ya bani ikon da zan ci gaba da mutunta su. Gaskiya ina son abokan ciniki na, ina son su, ina son su, ina son su sai gaskiya. Ai abokin ciniki ba mutum ne wanda za ka wulaƙanta shi ba saboda abokin ciniki kam gaskiya mutumin kirki ne. Mutumin kirki ne abokin ciniki gaskiya. Shi sa na ke so abokanai ciniki na. Ina jin daɗin mu'amala da su kuma suna jin daɗin mu'amala da ni. Musamman yanayin kayan da nake sayarwa abokanai ciniki na gaskiya basu da matsala. Suna min, suna bani haɗin kai. Dan da ina sayar da atamfa, shadda, takalmi, huluna, leshi, materiyali, shamfo abubuwa dai na wanda ake sa a jiki dai na irin kayayyakin biki, su bireziya su pant wanda mace take sa wa ta rufe wajen gabanta abubuwa dai makamanta haka dai kam duk ina siyar su.

Eh manhajar saƙonni, app ɗin da nake amfani da shi don tura saƙonni ko karɓar saƙonni ina amfani da Messenger ma'ana RIK kenan, RIK ɗin saƙonni Messenger Message RIK ɗin saƙonni ina amfani da ita. Ina kuma amfani da WhatsApp wajen aika saƙonni cikin murya ko wajen aika saƙonni ba cikin magana ba wanda zaka rubuta su. Ina amfani da su gaskiya saboda abu ne wanda baza ka so wani in kai wani saƙon hoto ne to ƙara zaka iya ɗauka hoto ta wayanka ta app ɗin shi WhatsApp kenan ka tura shi ko ta Facebook shima wajen karɓar saƙonni ne zaka iya ɗaukar hoto ka tura zaka iya rekodin murya zaka iya, zaka iya Zaka iya naɗan muryanka ka tura musu. As in ka tura masa shima wancan zai iya kunna ta cikin manhajar saƙon sai ya karɓe ka to shine. Sune dai irin su Snapchat wani gu ne shima da ake yana gizo gizo da ake haɗuwa da mutane ake turawa juna saƙonnin barka da juma'a, saƙonnin da suka danganci mutuwa, aure suna abubuwa ne dai kala kala da ake amfani da su gaskiya. Ina jin daɗin amfani da irin waɗannan app app din manhajojin kenan da Hausa. Waɗannan manhajoji ina jin daɗin amfani da su wajen tura saƙonni gaskiya. Ko yanzu ma ina amfani da manhajar manhaja ta chrome ina tura saƙo kuma ina jin daɗin amfani da ita saboda bata, bata da tangarɗawa yanda mutum zai tura saƙo. Bata tangarɗa mutum zai tura saƙo zai duba saƙon shi wanda aka tura mishi daga wurare daban daban. Shiyasa gaskiya manhaja manhaja manhaja chrome da su WhatsApp da Snapchat da su Instagram da su TikTok. Manhajojin gaskiya sun yi muna amfani da su wajen turawa juna saƙonni. Shiyasa na ke amfani da waya ta sosai. Ko da tura wasu saƙonni suma.

Teburin mu a gun aiki, teburin mu ƙananan ma'aikata a ma'aikatar teburin mu daban iyayen gidanmu shuwagabanni a ma'aikatarta tamu su kuma kowa ma da ofishin shi. Sabon wata ofishin shi kowa a cikin teburin shi kowa na cikin ofishin shi. Mune dai yanzu ƙananan ma'aikata haka haɗa ma ofishi ɗaya muke amfani da ofishi ɗaya kowa da teburin mu q haɗe. Dogon teburin ne kowa da kujerar shi. Su kuma iyayen gidanmu kowa da ofishin shi da teburin shi a ciki gaskiya.

Eh, ina iya duba lamba a QR sosai ma, amma duba lambar QR in baka iya ba, abu ne da zai ba mutun matukar wahala. Wanda sai ka iya Nawa ka ya duba lambar QR ɗin, baka iya ba kuma wahala zai baka amma ni na iya, ina iya dubawa.

Gaskiya dai ba ƙaƙƙafa mana baya. Yayan masu kuɗi ake ƙaƙƙafa wa baya, dagani sai abokai na muke tafiya muke ƙaƙƙafa bayan junan mu baya. Gaskiya mu dai ba ƙaƙƙafa wani baya to ba san kuma koya kuke nufi ba amma dai ba, a ƙaƙƙafa mana baya gaskiya. Ya'yan masu kuɗi ake kakkafawa baya ba ya'yan talakawaba gaskiya.

Eh ina iya yin iyo sussai ma ina iya yin iyo a cikin ruwa musamman ma in na tafi gonata. Dan gonata daman kusa da ruwa take ina iya yin iyo sosai ma. Dan sai na yi iyo na fita aruwa ma tukuna nake iya shiga wajen da gonata ma take. To kunga ina iya yin iyo kenan sosai da sosai ma.

To, lokacin da nake fita kasuwa da ya danganta da lokacin da na kwanta. Amma dai a ka'ida lokacin fita kasuwa ta dai karfe takwas na safe zanje inbuɗe shago. In yi abin da ya kamata, in shashshare in goggoge kafin yaran safe su zo. In fita in nemi abinci, in ci, in dawo in zauna kafin abokanan cinikaiyar kasuwa su fara fuffutowa. Ina buɗe shago arbi takwas zuwa takwas da rabi haka. To shi ne daidai lokacin da nake buɗe shagoni. Kuma Sannan in yi bacci washe gari haka. In aka tashi karfe takwas din in ƙara fita kasuwa a wannan, a daidai wannan lokacin dai kamana tashi ma. Ƙara yin abun da na yi a waccen ranar. Kamande waccen karfe kaza in yi kaza, karfe kaza in yi kaza, karfe kaza. Haka haka dai har in gama. Har weekend ya zo, ya samu in huta a gida. Saboda a weekend bana fita kasuwa ina samu in huta, in yi sauran, in yi aikace-aikacena na gida. In yi wanki, in yi mi abubuwa da makamantan waɗannan dai duk ina samu in yi su a daidai wannan time ɗin. So haka dai nake fita kasuwa daidai wannan lokacin ake lissafta wa yan da ya kamata mu fita kasuwa. Haka dai in je in dawo ga kasuwan nan. Duk dai yanda dai ake yi dai haka. Zanje in dawo a kasuwa. In zo in zo in gaida mahaifiyata. Karfe dai bakwai dai nake fita kasuwa ko takwas. Haka dai dai dai lokacin da zan tashi nake fita kasuwa.

Eh, abubuwan da nake yi a lokacin da ruwan sama idan ana ruwa yana zuwa. Ina furtawa, in ɗebe ruwa, in cika kayan gidanmu, ina ɗebe ruwa, in yi wanke, in yi wanka. Ina farin ciki kuma da zuwar ruwan nan saboda amfanin gona zai samu ya fito. Ina kuma farin ciki a agent shi yiwuwar nan ruwan saman da yake zuwa shima. Saboda za a samu ayi noma, noma zai yi kyau, yabon yadda aka shuka a ƙasa za ta fito ma ana shuka. Za a samu ayi dai abun da ya dace. To amfanin farin ciki da nake yi idan ana ruwan sama. Ina jin daɗin haka. Na san ko ruwan sama yake nufi ko mana famfo. Ba'a ruwan famfo ne shima dai nakan fito in ɗebi, nakan fito in ɗebi shima. Ruwan in yi amfani da shi. Ruwan zan cika mahaifiyata kayanta, zan cika wa yayata, ƙanina, babamu, duk dai wanda tsakaninmu ta zan zuba musu ruwan su a jikin su. In cika musu kayansu in basu suma shi kenan. Haka dai nake kullum in ana ruwa yazo ko masu wanki su yi wanki, ni ma in yi wanki duk da ruwan da yake zuwa. To wannan shi ne dai abubuwan da muke yi idan ana ruwan sama. Ko ruwan famfo yazo, mukan jidda dan amfani da shi haka. To wannan dai sune iririn abubuwan da muke yi lokaci ruwan ruwa ko ana ruwan sama yana zuwa to shi ne dai. Haka ma dai muna cikin ana abun da ya kamata da muke yi daidai da ruwan nan. Ba ma, ba ma bari ruwan yatafi a b banza. Ko da an yi yau an yi gobe ko ruwan famfon ya zo yazo gobe, mu kan ƙara samun mu ƙara taraya saboda bamu sani ba ko za a sake yi na gaba, nan gaba zai a sake yin wani ruwan me yawa bamu sani ba.

To gaskiya yanayin da na fi so na kan so yanayin damuna. Saboda yanayin damuna yanayi ne da mutum zai ji daɗi. Mutum yakan ji daɗin yanayin, kakanyi abubuwa so sai a yanayin damuna. Kakan ji daɗin yanayin fiye da lokacin da ba yanayin damuna ba. Yanayin damuna yanayi ne na ruwan sama. A lokacin ka dabbobi suke samun abinci, su ci musamman irin shanu lokacin ake samun ciyawa, duk ake samun aba su abinci harawa duk lokacin ake samun ta. Zaɓi za su samu ciyawa da za su shiga su yi ƙwai. Haka dai ake fam, haka dai lokacin damunan namayi ake jin daɗi lokacin. Gaskiya ina jin daɗin yanayin damuna sosai sosai gaskiya. Nakan ji daɗin yanayin damuna fiye da kowane irin yanayi kuma lokacin damuna shine lokacin noma. Yanayin damuna lokacin ne da za ka yi noma, ka noma abun da za ka ci, abun da za ka ba ma dabbobinka, abun da ɗan uwanka su ma za su sami su ci. Duka yanayin damuna haka ake samu a waɗannan abubuwa. Gaskiya nakan ji daɗin yanayin fiye da kowane kalan yanayi, fiye da yanayin bazara rani duk nakan ji daɗin yanayin damuna fiye da su gaskiya. Shi ne to gaskiya, duk nakan ji daɗin yanayin damuna sosai sosai gaskiya. Yanayin damuna yanayi ne na albarka, za a samu ruwan sama da zai daɗe, bishiyoyi za su fuffuto, abubuwa dayawa dai za a samu su ƙaru. Gaskiya nakan ji daɗin yanayin ko sosai da sosai gaskiya. Nakan ji daɗin yanayin damuna fiye da kowane kalan yanayi gaskiya. Sai kuma yanayin zafi shi ma ina ɗan son shi. Yanayin sanyi ina ɗan son shi. Yanayin sanyi yanayi ne da za ka ci kullun jikinka payaupayau, sosai wasai, garau garau, jin daɗi. To, duk wannan yanayi ne shi ma mai daɗi. Haka za ka ji daɗin yanayin sosai. Gaskiya nakan ji daɗin yanayin zafi sanyi saboda a yanayin za ki ta lulluɓa, za ka yi miya, za ka yi abu kaza, za ka yi abu kaza. Duk dai a cikin yanayi. Yanayi ne gaskiya me sa jin daɗi sosai gaskiya. Nakan ji daɗin yanayin shi ma sosai da sosai gaskiya.

Eh gaskiya lokacin yankan albasa wataran ba kowane lokaci ba dai amma lokacin yankan albasa na kan yi hawaye. Na kan yi hawaye musamman saboda yajin albasa. Na kan yi hawaye gaskiya saboda yajin albasan yana sa hawaye, yana sa mutum yayi hawaye. To na kan, na kan yi hawaye lokacin yankan albasa gaskiya. Amma musamman da yake madeni namiji ne, yankan albasa yawanci na mata ne, sai dai in suna yi a gefe. To shine na kan ji hawayen yana zubomin amma da yake ni ba na yi, al'adan mu ta Hausa yankan albasa mata ne suke yin shi gaskiya ba maza ba. To ban fiya, ban fiya yin yankan albasan ba saboda na mata ne ba na maza ba. Ba burgana da yankan albasa amma dai in suna yi ina zauna kusa da su. Na kan ji in wannan yanayin na hawaye gaskiya yana zuwa min. To shine dai bayan ɗin da yanayin kukan da mutum yake yin ana yankan albasa. Amma su mata wasu, wasu ba ma sa, wasu ba sa kukan ana yankan albasan su wasu. Amma maza kam gaskiya da yake ba aikin maza ba ne. Ana yi kuka a lokacin yankan, a yanayi ɗaya lokacin yankan albasan gaskiya. Saboda yawanci aikin ma ba na maza ba ne gaskiya na mata ne. To kyan ga dole, dole mutum yaji kamar zai yi kuka lokacin da ana, an ana yanka. Wannan da zaren an gama yankan zai ji kama, amma ba a yi ba. Duk zai daina jin wannan abin kamar, kamar kuka. To shi ne fa. Amma dai kam gaskiya ana kuka, ana, ana, ana kuka yanayin yankan albasa sosai gaskiya. Mutum zai ji kamar me, kamar an dake shi kuma halalin ba duka ba ne ko yankan albasan ne na nesa haka. To shine dalili gaskiya. A kan yi kuka sosai a yanayin yankan albasa. A kan yi, a kan yi kuka sosai a yanayin yankan albasa gaskiya. Amma ni ban fiya yi ba saboda ba aikina ba ne. Shi ne ya sa ba aikina ba ne gaskiya. Ba na kuka yanayin yankan albasa, aikin mata ne. Al'adan mu ta Hausa ke na aikin mata ne yankan albasa gaskiya ba aikin namiji ba. Saboda namiji duk abun da ya danganci shiga kicin, namiji babu ruwan shi da wannan abu. Namiji ba buruhan shi da abun da ya danganci shiga kicin gaskiya. Mata ne dai suke shiga kicin saboda yanayin girki, yanayin abubuwa da ya makamantan su. Amma namiji babu ruwan shi da shiga wannan yanayi.

Eh lokacin hutu nakan shaƙata sosai gaskiya. Nakan ji daɗin yanayin lokacin hutu, nakan samu in shaƙata sosai, nakan samu in ziyarci yan uwa duk a lokacin hutu saboda in ba lokacin hutu bane lokacin makaranta to ba za ka samu daman da za ka ziyarci ƴan uwan ka ba ma amma lokacin hutu za ka samu daman da za ka ziyarce su gaskiya.

Eh to daidaita hasken waya da kanta ai yanayin saitawa ne. Kai ne za ka saita da kanka. Za ka sa ma'ana daidaita haske ta bangaren technology da kanshi ba sai kana shan wahala wajen, wajen ƙarawa, rageya da kanka ba. In ka shiga ta wajen saita abubuwan waya, za ka gani akwai gonan da za ka saita tana daidaita hasken da kanta. Ba tare da kana zuwa kana ƙarawa da kanka, kana rage mata ba. Wannan duk ni ma wayata tana, tana daidaita haske da kanta. Tunda ni ma na saita ko yanzu ma ɗazu da safe ma, na sa aɓon daidaita hasken da kanshi zai daidaita. Na sa shi wanda wannan bawata matsala a cikin shi. Na sa shi yake daidaita da kansa.

Eh gaskiya, akwai launukan furan da nafi so sosai. Ina son, ina son fure mai launin ja, ina son fure mai launin ja, ina son fure mai launin blue, ina son fure mai launin blue. Eh to furarika dai su gaskiya suna kala kala har da masu launin jinin bature. Ina son irin waɗannan a furarikar gaskiya. Ina jin daɗin su, gaskiya ina jin daɗin amfani da su. Ina jin daɗin amfani da su gaskiya. Kuma abu ne wanda za ka yi shi ka ji daɗin shi. Fure ne wanda in ka gani za ka ji daɗin shi. Wanda kai babu ruwanka da wani wannan, za ka ji daɗin furen gaskiya sosai da sosai. Jin daɗin shi sosai za ka ji daɗin furen nan gaskiya. Dan haka ma nake son kalar furen gaskiya. Ina jin daɗin su gaskiya. To wannan shi ne dai yanayin kalalukan furen da nake so. Ina jin daɗin irin wannan furarinka gaskiya saboda daɗin amfanin su dana ke ji. Na kan jin daɗin su sosai. To dai wannan shi ne gaskiya yanayin launukan furen da nake jin daɗin amfani da su suna da ɗan dama. Amma dai, naɗin fusan gaskiya kalar launin furen da ba zai na wahala samu wannan fusan kala shi kuma na fi jin daɗin amfani da shi. To wannan shi ne gaskiya. Ina jin daɗin amfani da su gaskiya.

Gaskiya ina duba saƙonni a aiki sosai. Don di sanda aka turo saƙo nakan yi ƙoƙarin in duba shi. Musamman ma saƙon idan mai muhimmanci ne gaskiya nakan yi ƙoƙarin duba shi sosai gaskiya. Ina duba saƙo sosai gaskiya amma su muhimmanci ne. Musamman ma dai a yanayin in ina yanayin jin daɗi gaskiya. Nakan duba saƙonnin mutane wanda suka danganci aiki da abubuwa dai masu muhimmanci gaskiya nakan duba su sosai injin. Don duba su in ga abin da ya ce sannan a mayar musu, sannan a mai musu martanin abin da suka tambaya a kai sai a mayar musu shi. To shi ne wannan dai shi ne yanayin da nake duba saƙonnina wajen aiki. Saƙon da ya shafi, saƙon da ya shafi aiki gaskiya saƙo ne na wanda dole mammutin zai zage zai bada muhimmanci wajen duba shi gaskiya. To wannan dai shi ne nakan ji daɗin yin irin wannan abubuwa. Musamman in ina yanayi na farin ciki, in zan duba shi ba wani abu ba Wannan yayi ji daɗi in ba zan duba shi. Hii sama nake so a turo saƙo a yanayin farin cikin ina ciki. Wannan dai shi ne gaskiya nakan ji daɗin duba saƙo ne fiye da yanayin, fiye da tunanin mutum gaskiya, fiye da yan da ba a tuna mi. Wasu suna mun ƙallon kaman na sun turo saƙo amma bana duba ne. To wasu kuma saƙon da ya shigo a yanayin da ba mi, a yanayin da bani duba saƙo ba. Gaskiya bana duba saƙon. Gaskiya bana duba saƙon nan. Saboda ba yanayi ne in duba saƙo ba. Ba yanayi ne wanda zan yi abin da a duba saƙon nan ba gaskiya. To wannan dai shi ne kawai. Ma dai nakan ji daɗi, nakan ji daɗi in, in, in, in duba saƙonnin mutane a yanayin farin ciki gaskiya. Nakan ji daɗin yin wannan abun gaskiya sosai.

Gaskiya na kan ci abinci rana ƙarfe misalin irin ƙarfe sha biyun nan ko zuwa ƙarfe ɗaya ko zuwa daidai lokacin da zan samu kaina. Na kan ci abincin rana a wannan lokacin. Yanzu haka ma lokacin cin abincin rana ne amma saboda ina ɗan wani aiki ba zan samu dama zuwa yin cin abincin ba. Shine yasa to dole sai na ɗan samu hutu a aikin na ko na ɗan rage aikin sosai tukuna sai in tashi in tafi inje in ɗan ci abincin. Wannan kam shi ne de gaskiya. Na kan samu jin daɗi in huta tukuna kafin nan inje in duba abun da ya dace. To wannan shi ne yanayin dai kam da nake samun kaina lokacin cin abincin rana. Na kan ci abinci rana a yanayin da ba. Na kan ci abinci rana a yanayin hutawa amma in ba yanayin hutu bane gaskiya ban samu lokacin cin bana ban samu lokaci ma har in zauna in samu cin abinci sosai gaskiya. Wannan shi ne gaskiya yanayin da nake samun kaina a lokacin cin abinci. Wannan kam gaskiya shi ne. Na kan ji daɗi sosai sosai gaskiya na kan ji daɗi irin sosai ɗinnan. Na kan ji daɗi in ina cin abinci kuma. Na kan ji daɗi in ina cin abinci sosai gaskiya fiye da tunanin mutum. Amma inba haka ba gaskiya bana jin daɗin irin waɗannan abubuwan gaskiya da ake yi.

Gaskiya bana iya jure ma borkono mai yaji. Shi sama bana son cin abinci mai yaji sosai gaskiya. Saboda gaskiya bana son yaji sosai nikan. Ni sai bana jure da borkono mai yaji. Ko abinci zai ai gidanmu saboda an san yanayi na an san ban son yaji. To shi ne saboda an san ban son yaji to ba a abinci mai yaji. Saboda yawanci 'yan mazan gidan mahaka mu ke duk ba ma son abinci mai yaji. Gaskiya bana iya jurewa borkono mai yaji gaskiya. Hannan dai shi ne gaskiya bana iya jurewa borkono mai yaji saboda ma bana sonsa. Borkono mai yaji ai ba abun so ba ne.

Eh gaskiya da iken yi wasanni da nake son yi. Ina son wasan ball, ina son wasan dambe, ina son wasan mota, ina son wasan mashin, ina son wasan gudu, ina son wasan table, wasan ƙwallon kwando, ina son wasan ƙwallon hannu. Gaskiya wasannin da nake so ne suna da dandama. Ina son wasanni gaskiya masu kyau gaskiya. Ina jin daɗin wasannin masu kyau gaskiya. Ina jin daɗin.

Eh ina shuka tsira-tsirai a gida sosai da sosai a gaskiya. Ina son shuka gaskiya ni kam. Ina shuka abubuwa, bishiyoyi masu kyau a gida na gaskiya. Ina jin daɗin shuka su musamman ma irin bishiyoyi na ƴaƴan itatuwa ina jin daɗin shuka su saboda zaka more su wajen ciki wajen magani wajen abubuwa da kyau gaskiya zakaji daɗin shuka irin su.

A'a, ni hannu ina iya amfani da ko wanne hannu ne. Ina amfani da hannun dama, ina amfani da hannun hagu. Amma dai na fi amfani da hannun dama saboda dama ita kuwa addinin Musulunci ma hannun dama yafi muhimmanci fiye da hannun hagu. Na fi amfani da hannun dama gaskiya saboda hannun dama ta ma ta fi hagu ta ƙarfi. Na fi jin amfani da hannun, na fi jin daɗin amfani da hannun dama. Shi yasa na fiye amfani da hannuna, na fiye da hannun hagu gaskiya. Amma hannun hagu ma ina iya amfani da ita. Musamman ɓangaren wajen ɗiba ruwa, ina iya ɗauko botiki guda biyu. Ma'ana mazubu ruwa ina iya ɗauko su guda biyu da hannu. Ina iya ɗauko su a ko wanne irin lokaci da hannu biyu. To shine ina jin daɗin amfani da ina jin daɗin amfani da hannu, ina jin daɗin amfani da hannu biyu fiye da hannu ɗaya gaskiya. Ina dan amfani da kowane irin hannu ma gaskiya. Shi yasa nake jin daɗin amfani da hannun dama saboda hannun dama a Musulunce ma shine hannu me kyau fiye da, fiye da hannun hagu gaskiya. Shi yasa nake jin daɗin amfani da hannun dama. Hannun dama ma ta fi ƙarfi idan kuwa rubutu nake ma gaskiya baza iya rubutu da hannun hagu ba saidai hannun dama. Hannun hagu ta kwata kwata ba ta iya yin rubutu saidai hannun dama amma ta ɓangaren daɗin amfani da hannun dama nan. Hannu kuwa to ban sani ba dai kowane hannu. Hannayen nan dai guda biyu ne gaskiya saboda ba a fiya haifan mutum da hannu ɗaya ba saidai lalura ko hatsari haka na mashin ko mota ko wani hadarin jirgi ko mutum ya karye. To shine dai ake samun a yanke hannu ɗaya saboda yana yin lalura. Amma indai lafiya lafiya ne mutum kuwa yana, yana amfani da hannun hagun shi amma dole ɗaya tafi daya ƙarfi. Shine yasa.

Eh toh ai a yanayin jikin mutum, tun da ɗan adam mutum jiki da jini, mutum ai baya fi son tsayuwa ba gaskiya. Saboda ko wa ma ba ni ba ko kuma kanku ba za ku so tsayuwa ba. Tsayuwa ai yawanci ta jami'an tsaro ce su ne su ka fiya tsayuwa yi. Saboda ni da ba jami'in tsaro ba, ai bazan so kullum ta tsayuwa. Zan so wataran zan zauna in huta ni ma ai. Amma tsayuwa kai ba, tsayuwa ai bishiya ce in an tsaya ta to ita bata zama itace dole ta ɗaya a tsaye yadda. Amma dai batun zama dai kam gaskiya ni na fi son zama a kan tsayuwa gaskiya. Tun da dai na son kuɗin ma haka ne kuma kun fi son zama fiye da tsayuwa. Gaskiya bana son wannan batun tsayuwar. Na fi son zama a kan wannan tsayuwar gaskiya.

Susai ma ina iya yi waƙa a cikin zuciya ta. Musamman wa'anni waƙar na daɗe ina jin wasu wakokin. Wata ramma nakan tafi ina ji ni kaɗai. Wata ran nakan tafi kawai ina ƙara yinsu a cikin zuciya saboda tsabar yanda nake jin su da yawa. Hanna zo na gane su, na koya, na iya. To nakan yi, nakan tahi ina yin su a hankali, a hankali gaskiya. Wallahi ina jin ɗacinta wallahi. Ina jin daɗin irin wannan maganar. Ina jin daɗin yadda nake bin wakokinnan a zuciyata. Kai kuma salati, bai kaɗa cin salati? Salat da Allah. Musamman irin rawa nawa.

Ina miƙa jiki sosai ma na. Jiki ina iya miƙa jikina sosai da sosai ma. Ina miƙa jiki, Ina miƙa maka bayyani dalla. Ina miƙa jiki sosai da sosai ne ma na. Saboda kullum ta al'ada safe in na tashi, in na tashi da safe zan je in ɗan in motsa jikina, zan je in ɗan in yi wasan ball, haka zan je in ɗan in yi training haka da safe. Saboda akwai yanayin da in ka tashi haka ji jikinka babu kuzari. Zaka ji sosai sune, yana sa ka zama.

Eh, to duk da dai ku fahimci wa na kaya wannan abu ban san ko da wa irin jaka na ke aiki kuke nufi. Ban ji jaka ne. Gaskiya ban fiya aiki da jaka bane. Ban fiya aiki da wata jaka ba ni kan gaskiya. Saboda in zan tafi a dai nakan ɗan ɗauki wata ƙarama mazuban kaya in zo in ɗauka in tafi da ita. In kuma jaka kuke nufi jaka taɓangaren dabba gaskiya ba ma aiki da jaka. Ba ma a aiki da jaka gaskiya. Eh dai jaki tun da ji ita jaka mace ana tausaya mata tausin ɓangararu kan bata iya wasu ayyukan sosai saboda dole ne za a tausaya mata gaskiya. In ta samu juna ma'ana in ta samu ciki wani zata haihu, kaga ba zaka iya ɗaura mata ƙaya ba shi kuma jaki baya haihuwa. Kullum ta Allah abun da baturai ke kira available kullum ta Allah yana nan a kowane irin lokaci indai ba wai jinya yake ba. Zaka ɗaura masu, zaka ɗaura mata, zaka ɗaura mai kaya a kowane irin lokaci ku tafi ku je ku kayi yanda kuke so. In kuma batun jakan aiki ne akwai wata jaka ta 'yar uwa na 'yan uwa na da nake amfani da shi. Nakan ɗauki wannan jakan in je ina aiki da ita. Nakan ɗauki wannan jakan in je ina aiki da in je in ara in je in zuba kaya, in je in yi aiki. Inda akwai wata jakama ta yayata mai suna Fiddausi da take ɗaukan jakan da nake ɗaukan jakan ta wanda aka raba musu. Yanin taron siyasa don gangamin siyasa kenan aka raba musu wajan saboda ita dama matafiya har na fahimci ba. Allah fa ina amfani da ita. Ina amfani da irin wannan jakukkunan sosai da sosai gaskiya. Kuma ni ma ina sa ran zan je in siyo tawa jakan nan ba da dadewa ba. Zan je in siyo ta in yi amfani da ita nan ba da dadewa ba gaskiya. Na san in na sammalaƙa abu nawa a ce yau ba wai kayan wani nake ara ba ba kayan wannan ke wannan in yi amfani da shi ba. A ce nawa ne ni ma abu da ya akayi domin nakan jidadin anfani sosai gaskiya. Fiye da a ce yau nawane zan ara wanda nawane ne zaka ara. Wanda kayan wannan ne zaka ara matun, batun wataran zai yi amfani da shi ko zai ji kunyar ya dauki kayan shi ba ka ne amma ba'a sanar shin ba gaskiya. Shi sa nake jin ɗadin amfani da kaya a ce wannan kayan yau nawa ne nan ba ruwana da batun wannan ara mun abu kaza wannan ara mun abu kaza. Zan nemi nawa ne in yi amfani da shi. Zan nemi nawa ne in yi amfani da shi ba tare da na ce wannan ara mun ko kuma wannan ɗan man abu kaza zan an yi amfani da shi ba. Ga naka naka, ni nashi nashi. Eh wataran basai yana jin kunya kuma ya baka ma ya ce yana magana da shi wane yazo ya ara jaka ta haika. Kuma ina san amfani da kowai naushi ne ke ji na ɗauka na bashi haka dai. To ba ka da irinn bazaka fuskanci kallan wannan matsalan ba gaskiya.

To didde a yanayin da, yanayin kowane, ni da a yanayi na gaskiya abincin da nake ci da safe nakan ci tuwon ɗumame, nakan ci ɗumamen tuwo in sha da kunu. In ina da kuɗi kuma nakan je in siyo, yi wa su biredi in zo in haɗa kayan shayi, biredi da madara da sikari in zo in sha shayi. Dukda dai mu anan shi ne irin abinci a abunda bature daga World Best, World Best Food fo- fo ama, ma'ana abinci, abinci wani, abinci me kyau ga, ga talakan mutum. Ni dai gaskiya shi na fi so ina, shi kawai nake ci gaskiya. Ina cin ɗumamen tuwo in babu in ci taliya. Ma'ana taliyar yara ke nan. In babu taliya, na kan yi ɗan wake. In babu ɗan wake nakan ci gurasa. In babu gurasa ba nakan ci kunu da ƙosai. In babu kunu da ƙosai ba kuma nakan yi fanke. In babu fanke nakan ci doya. In ba alkubus ba suna didde irin na'ikan abincin nan nakan ci tuwon miski ma'ana nakan ci laushin gero, nakan ci laushin dawa ma. Didde irin waɗannan abubuwan gaskiya ina yawan amfani da su ina kuma jin daɗin amfani da su gaskiya. Abubuwa nan da zaka ji daɗin amfani da su gaskiya. Ina jin daɗin amfani da wannan abubuwan gaskiya. Ina son in ci fisan abinci maran nawi kuma dai da safe na fi son abinci maran naki gaskiya. Ban fiya son abinci mai nawi ba, na fi son abinci maran nawi.

Eh to lokacin zuwa kasuwa na ya danganta da yanayin lokacin da na kwan tabacci da kuma yanayin lokacin da na tashi. In na kwan tabacci da wuri kunga ma'ana kenan zan tashi da safe da wuri. Zan shirya kamar irin takwas zuwa tara haka in fita kasuwa in je in buɗe in share shago. In yi abubuwan da de suka dace a shago. Toh dik irin waɗannan yanayin gaskiya nakan ji daɗinsu. Nakan je in na fita ta kasuwa da wuri nakan ji daɗi saboda abokan cinikayyata da za su zo da wuri. Za su zo su tar da ni a kasuwa na zo da wuri nima. To gaskiya nakan ji daɗin irin wannan yanayin gaskiya. Nakan ji daɗin yanayin sosai da sosai.

Yau to gaskiya ne, yanayin burodi da nake amfani da shi na kan, da yake agarin mu muna da kamfanunuwan burodi da yawa. Ka barin in ba ku wasu daga cikin kamfanunuwan burodin da muke da su. Muna da kamfanin burodi na Alheri, muna da kamfanin burodi na Zuma, muna da kamfanin burodi na Kowanaka, muna da kamfanin burodi na Ustaz, muna da kamfanin burodi na Fatima, muna da kamfanin burodin Lautay, muna da kamfanin burodin na Biyu da, Biyu ga Biyu ma'ana Two One Two. To kamfanin burodin da gaskiya na fi so ko wane kamfanin burodi da ake, ko wane kamfanin burodi da ake ce ne Sunheart. To gaskiya na fi son ƙalan wannan kamfanin burodin. Saboda burodin su iya da laushi, burodin su mai zaƙi ne, burodin su, burodin su yana ƙara kuzari a jiki. Shi ya sa nake jindadin anfanin da kamfanin wannan burodin gaskiya. Kuma suna cika fulawa a cikin burodin su, susai da susai zaka ji burodin na su da laushi.

Eh gaskiya dai duk da yake ne ina da yawan shan ruwa gaskiya. Ina shan ruwa leda kamar tafi guda bakwai a rana. Nakan sha ledar ruwa kaman guda bakwai a rana. Ko ba leda bane ruwan nakan sha kofi kamar kofi guda huɗu zuwa kofi biyar a rana. Amma da yake yanzu yanayin sanyi ne gaskiya na ɗan rage yanayin shan ruwan nawa. Na ɗan rage shi daga kofi-- daga leda bakwai zuwa leda huɗu ko leda biyar. Ina dai a rana ina rage leda biyu ko uku saboda yanayin sanyi yanzu da ake ciki. Yanayin, yanayin sanyi ne yanzu da muke cikin mu a ƙasar mu kenan ta Najeriya.

Gaskiya dai naman da na fi so ne ni, gaskiya na fi son naman zabo. Naman zabo ya fi daɗi. Nama ne wanda ba shi da ɗan laushi sosai. Nama ne mai ɗan tauri amma akwai zaki a jikin naman. Naman zabo kuma ba wai jan nama bane. Nama ne mai ɗan baki baki. Nama ne nan mai daɗi da ƙara lafiya da ƙara kuzari a jiki. Naman zabo nama ne nan gaskiya mai, mai ƙara lafiya a jiki. Ina jin ɗadin cin naman zabo gaskiya. Naman zabo yana da daɗi wajen kamar, kamar wajen soya. In ka soya shi ko kuma in ka yi dafa shi ma'ana kai ka dafa shi da kayan miya. Naman zabo yana tafiya dai, dai, dai musamman ma in ka sameshi da buredi. Kamar yadda na gaya muku a baya, buredin lautai ke nan. Wannan buredin mai fulawa to in ka haɗa shi da naman zabo gaskiya abin yana ba da ma'ana. Ya jidda. Akwai wata babar su abokina mama ke nan. Mama ta iya dafa naman zabo ita ma.